Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Eh tabbas, ina kare wayata daga ƙwayar cuta. Abin da ake nufi da kare waya daga ƙwayar cuta shine ka kare wayarka daga virus, waɗanda sanadiyyar haka s-wato masu yin kutse a waya suke sanya wa waya cuta. Yanda abubuwan ka za su daina yi a wayarka, sannan kuma su dinga yin, su, su, su daina yin sauri musamman irin apps da dai sauransu. Idan har wayarka ta nada kwayar cuta to zata dinga yin zafi sosai sanan baza ta dinga yin sauri ba akwai hanyoyi da yawa da ake bi a kare waya daga ƙwayar cuta. Na farko, zaka dinga sabunta apps ɗinka, sannan kuma ka kunna sanarwar apps, domin dukkan wani abin da ya shigo, za ta sanar maka wanda zai cutar da wayarka. Sannan kuma akwai abin da ake kira da antivirus, wanda wannan antivirus ɗin zai taimaka maka wajen wayarka daga kamuwa daga ƙwayar cuta. Akwai hanyoyi da yawa waɗanda waɗannan masu yin kutse suke bi domin su ga sun sanya ma ƙwayar cuta a wayarka. Misali, idan kana buɗe apps barkatai ba tare da ɗaukan mataki ba ko kuma lura ba, zaka iya buɗe wani link wanda yake hanya ce ta yanda za ka ga an tura maka cuta a wayarka. Dole ne ka lura sosai domin ka san cewa wannan apps ɗin mai kyau ne ko wannan link ɗin mai kyau ne kafin ka shige shi saboda ka kare kanka daga ƙwayar cuta. Akwai hanyoyi da yawa da waɗannan mutane suke bi su yi wa mutum illa, illa su turo wa mutum ƙwayar cuta, su zare mai dukkanin bayanan sa na sirri ko kuma kuɗi. Saboda a wannan lokaci fasaha ta sanya ana iya haɗa waya da bankin da kake amfani da shi, wato account ɗinka na ajiya. Idan har suka turo ma da ƙwayar cuta cikin wayarka kuma ka faɗa wannan hatsarin nasu, to za su iya amfani da wannan hanya su kwashe ma dukkanin wainsu su bayananka. Wannan, wannan bayanan ne za su yi amfani da shi su je su kwashe ma kuɗi a bankinka, wato sun samu alaƙa da lambobin sirrinka. Tabbas, mugaye ba su da kamanni, kuma yawan jona hotspot da data wadda take ta gari, gaba gari gaba ɗaya ko idan ka je siyayya kawai ka kunna hotspot ɗinka ka connecting da na wani, hakan zai iya janyo maka illa matuƙa domin waɗannan ɓarayi watakila suna kusa da wannan wajen. Za su yi amfani da wannan hakan su kwashe ma bayananka na sirri ba tare da ka sani ba. Waɗansu kuma suna turo ma da ƙwayar cuta ta ƙarƙashin wani recording bidiyo da dai sauransu. Yanda kana danna wannan abun ka bude shi wannan kwayar cuta zata bude ta fashe a wayarka. Da zaran ka yi haka, ba za ka iya yin wani amfani da wannan wayarta ka ba ko kuma gaba ɗaya wannan wayarta ka tana hannunka ne kawai amma su ne suke kula da ita kuma suke amfani da ita. Ta haka ne za su ce maka sai ka ba da waɗansu kuɗaɗe ko kuma wani abu aka mace haka sannan za su sakan ma wayarka. Ko kuma a turo ma tallace-tallace wanda kawai kana dannawa kana shiga, shi ma za su ƙwaimeshi ma wayarka ta dalilin wannan. Ko kuma a turo ma saƙo ta email wanda ba ka sani ba, sannan ka je ka buɗe shi ka tura musu lambobin sirrinka ba tare da ka sani ba. Ko a kira ka ta waya domin ka faɗi lambobin sirrin ka, ka, ka, ka faɗa. Tananne za su turo maka da wannan ƙwayar cuta wadda ake kira da virus a wannan lokaci. Akwai masu yin karatu na cyber security waɗanda suke kula da masu kutse da cututtuka waɗanda ake turuwa ta waya. Waɗannan su ne suke samu su yi rigakafi kuma su kare mutane daga.

Kana iya tuƙin mota? A'a, ni ban iya tuƙin mota ba, amma ina da niyya. Kuma akwai makarantun da ake shiga domin akwai tuƙin mota. Tabbas, tuƙin mota abu ne mai kyau, domin tsaro ne musamman a ƙasanmu, Najeriya. Idan ham mutum iya tuƙin mota, idan bashi da fargaba zai tara kuɗinsa ya sai mota domin ya dinga tuƙawa zuwa inda za shi. Ina da matsalar mota, domin motoci suna da tsada, sannan kuma kuɗin mota shima yana da tsada.

Kana iya jefa dutse nesa? Eh, ina iya jefa dutse nesa sosai. Domin tun ina ƙaramar yarinya nake son jefa dutse nesa. Zuwa waje mai nesa, sannan bana jin nauyin jikina wajen jefa dutse nesa. Tun muna ‘yan yara. Lokacin da muke makaranta ta firamare. A filin wasan makarantar mu, muna da ƙaton filin wasan makaranta. A wannan filin wasa ne muke yin wasan jefa jefan dutse amma ba a ko ina ba. Domin ba ko ina ne ya dace mutum ya yi jefe-jefen dutse ba. Domin idan ka yi a inda bai dace ba, za ka iya samun wani ko kuma ka fasawa wani gilashin mota ko wani abu muka makamancin haka. Saboda haka a duk lokacin da za ka yi wasan jefen-jefen dutse, dole ne sai ka kula da wanda yake bayanka, da kuma wanda yake gabanka, sannan kuma ka tabbatar da cewa akwai wadataccen fili. Ana iya yin wasan jefe-jefen dutse da danƙo. Wani abu ne da muke haɗawa da itace da kuma roba inda muke saka dutse a tsakiya domin mu harba shi ya tafi can nesa. Wannan wasa ne mai daɗi kuma mai ƙaratarwa ko kuma, mu dinga yin amfani da hannunmu don mu dinga jefa dutse zuwa wani layi wanda aka tanade shi kawai don wannan wasa. Wasa ne mai daɗi kuma mai sanya nishaɗi. Wasa ne da za ka motsa jikinka sannan kuma, ka sa wanda suke kallo farin ciki da alfahari da kai. Akwai abubuwa da yawa, kuma akwai wasanni ire-ire waɗannan da yawa. Akwai kuma wasan harbi na tsuntsaye. Wanda mutum zai ɗinga harbin tsuntsaye daga nesa.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh, ina son ɗakina yai haske a koda yaushe. Koda yaushe ɗakina a cikin haske yake saboda ni bana son zama a cikin duhu. Sannan kuma zama a cikin duhu yana hana ni in yi karatu. Shine dalilin da yasa koyaushe ɗakina a cikin haske yake. Ina kashe fitilar ɗakina ne kawai yayin da zan kwanta bacci domin bana son ganin haske a ido na yayin da nake yin bacci. Wannan dalili ne yasa nake kashe hasken ɗakina a san da zan kwanta bacci. Amma idan har ba bacci zan kwanta ba, to koyaushe ɗakina da haske. Domin zama a cikin duhu yana da illa. Wayansu suna son zama a cikin duhu amma mafiya yawan waɗanda suke son zama a cikin duhu to ka tabbatar da cewa ba su da cikakken lafiya. Domin dukanin mai hankali kuma mai cikakkiyal lafiya ba zai zauna a cikin duhu ba. Zama a cikin duhu yana kawo abubuwa da yawa domin mutum zai iya fara ganagane sakamakon zamansa a cikin duhu. Koma da ace bai yi ganagane ba, idan zai yi karatu, wannan hasken wayat tasa zai sanya masa wani ciwon daban domin ɗakin yana cikin duhu ne. Sannan kuma, ko da karatu za ka yi, idan ɗakin ka da duhu, za ka yi rubutu ko wani abu maka mancin haka, ba za ka iya yi ba saboda ba ka dinga ganin gabanka ba. Ko da abinci za ka ci, ba za ka iya cin shi a cikin duhu ba domin cin abinci a cikin duhu wani abu kan iya fadawa cikin abincin ka ba tare da ka sani ba kuma ka haɗa da shi. Sannan kuma zama a cikin duhu, musamman idan duhu ya fara kawowa, sauro da ƙwari za su taru a wannan wajen domin su wa'annan ƙwarukan masu cutarwa duk yawancinsu suna son zama a cikin duhu ne. Saboda haka dole ne mutum ya kiyaye kuma ya kare kansa da zama a cikin duhu.

Kana yin kiran bidiyo? Eh, sau da yawa ina yin kiran bidiyo domin kiran bidiyo yana ƙayatar da ni kuma yana sa ni farin ciki da nishaɗi musamman tare da masoyina. Idan ina nesa kuma ni ina gida ko ba mu haɗu zuwa wani tsahon lokaci ba, muna amfani da wayoyin mu hannun mu domin mu yi kiran bidiyo domin mu buga fuskokin juna. A lokacin da nake yin wannan bidiyo, ina ji kamar tamkar ina tare da shi a kusa da ni. Sannan kuma ɗan uwan mu na ƙasashen waje ina kiran su tare da kiran, kiran bidiyo ko kuma su kira ni tare da kiran bidiyo. Domin Kiran abu ne yana da sauƙi, ba shi da jan wani kuɗi sosai wannan kiran bidiyo. Kuma zaka ga mutum kar kamar kana kusa da shi ko kuma ga shiga ka kuke yin hira. Wannan shine abun da ya sa nake son kiran bidiyo sosai da sosai. Sannan kuma a kiran bidiyo ba za a iya yi ma ƙarya ba domin idan mutum yana waje yakira ka a bidiyo ka gan shi zaka tabbatar a inda yake. Wannan kira yana kawar da mutane daga zargi. Abu ne mai kyau kiran bidiyo. Suna ɗaya daga cikin hanyoyin da za ka bi ka yi zumunci tare da ƴan uwan ka. Waɗanda kuka daɗe ba ku yi ma'amala da su ba. Ta hanyar kiran bidiyo ko da suna wata ƙasa ko wani gari za ka iya ganin su tamar gakaga su ne. Tabbas wannan dalili ya sa nake son kiran bidiyo. Akwai kira kala kala. Akwai wanda za ka iya yi wanda ba za a ji iya magana ne kaɗai. Za a ji sautin muryar ka. Amma shi wannan za a gan ka ido da ido. Sannan kuma za a ji sautin murya ka. Kaga kenan riba biyu kenan. Musamman zan ba da shawara ga ma'aurata waɗanda mazajen su suke aiki a wani waje. Sannan sanadiyyar suna da yara basa iya tafiya da su wannan aiki wata jiha ko wata ƙasa. Sai su ajiye iyalansu a wani gari ko kuma a garin da iyayensu suke. Tom idan suna ɗaukan lokaci kafin su dawo gari yakamata ace suna yin kiran bidiyo domin su dinga gaisawa. Sannan kuma ya'yan su su dinga gaisawa da su suna yin hira da su tare da wannan kiran bidiyo. Ta haka ne zai kawar da wannan yara su daina yinkewa iyayen su wanda suke yin nesa da su. Sannan kuma idan yaro ya daɗe bai gan ka ba yana mantawa da kai. Sannan kuma zaka ji yana ikirarin cewa mahaifinsa shi bai damu da su ba ko kuma baya sansa. Amma idan har ana amfani da yin wannan kiran bidiyo zai kawar da wannan tunanin kuma. Sannan zai tabbatar da cewa mahaifinsa yana tare da shi a koyaushe. Wannan babbar fasaha ce waɗanda ta taimakawa mutane kuma take kan taimakawa mutane a halin da muke ciki yanzu. Wani yana da wuya ka ga aikinsa ya bar shi ya zo ya ga iyalinsa. Amma da wannan kiran bidiyo zai iya ganin su a koyaushe.

Ka fi son cin shinkafa ko tuwo? Ka fi son shinkafa ko tuwo? Da shinkafa da tuwo dukkaninsu abinci ne kuma muna da ire-iren tuwo kala-kala. Sannan kuma muna da ire-iren shinkafa itama kala-kala. Na farko dai zan so in yi bayani akan menene shinkafa kuma sannan akan menene tuwo. Tam idan har aka ce wa mutum shinkafa wani abinci ne da ake cinsa a kusan dukkanin ko'ina a duniya. Kasashen Afirka, ƙasashen Asiya da kuma ƙasashen Turai kusan ko'ina suna cin wannan abincin na shinkafa kuma kowa da akwai yanda yake sarrafa abincin shinkafa. Wani yana yin sa da miya, wani yayi dafaduka da dai sauransu. Dukkannisu wa'annan abinciccikane masu daɗi. Sa an'nan daga ɓangaren tuwo, ana yin tuwo da abubuwa kala-kala. Na farko dai ku sani ana yin tuwo da shinkafa sannan kuma ana yin sa da masara, ana yin sa da alkama, da accha da dai sauransu. Saboda haka ni na fi son tuwo akan shinkafa domin ina amfani da yin shi da shinkafan ne sannan in yi tuwo na da ita mai daɗi. Muna yin tuwo da miyar taushe, miyar zogale, da miyar gyada da dai sauransu. Dukkanin wa'annan tuwo suna da daɗi sosai sosai kuma kowa zai iya cin su, yara, manya, mata, maza da dai sauransu. Duk da dai abinci kome ra'ayi ne. Waɗansu sun fi son cin shinkafa da miya, wani ya fi son cin shinkafa da wake, wani ya fi son cin shinkafa da taliya da dai sauransu. Musamman a yanzu wannan lokacin da ake yayin shinkafa, idan ka je gidan biki ba ka ga shinkafa ba ana zaton cewa kaman wannan bikin bai haɗu ba ko kuma wannan bikin talakawa ne. Amma idan ka yi duba da kuɗin da ake kashewa a yayin wannan yin tuwon ya kai kuɗin da zaka kashe ka yi wannan shinkafar kawai cewa ra'ayi ne ya sa ba su yi shinkafa ba kuma sukayi tuwo. Tuwon shinkafa tuwo ne na asali da girma domin Hausawa suna ba da tuwon shinkafa da miyar taushe da nama a ciki naman kaza ko kuma man shanu. Wannan babbar tarba ce da ake yi wa Hausawa ko wanda ba Hausawa ba. Kuma al'ada ce ta Hausawa da zaka ga an maka tuwo mai rai da lafiya na shinkafa fari tas mai kyan gani. Tabbas waɗansu kuma suna ganin cewa ba girmamawa bace sun fi so a ba su soyayyen shinkafa ko wani abu makamancin haka da tare da salad da dai sauransu. Wannan shine girmamawa a wajen su. Amma mu a al'adance ko lokacin bukukuwa ko lokacin tarurruka na mene ne na farin ciki ko na abu makamancin haka muna yin tuwo domin mu ba wa baƙin mu. Lokacin Sallah babba da Sallah ƙarama muna yin tuwon shinkafa ko kuma wainar shinkafa domin mu ba wa baƙin mu, maƙwabtan mu da ƴan uwan mu da dai sauran wanda za mu ba wa sadaka. Sannan haka zalika sanda muke yin biki na auren shi ma muna yin tuwo, muna yin shinkafa iri-iri, muna dafa taliya da dai sauransu. Dukkannisu waɗannan abinciccikane masu daɗi kuma masu sanya farin ciki sannan kuma kowa na iya cin su, yara ko manya.

Kana ci da cokali ko hannu? Dukkanin cokali ko da hannu ina cin abinci tare da su. Kawai da ya danganta da irin wani abinci zan ci. Idan tuwo ne ina sanya hannuna in ci wato al'adance da kuma gargajiyance. Amma idan ina sauri zan je wani waje, ina amfani da cokali domin kar in ɓata hannuna. Saboda haka tuwo na fi cin shi da hannu. Amma a ɓangaren shinkafa, taliya, macaroni da dai sauransu, na fi cin su da chokali ko kuma chokali mai yatsu. Tabbas, mu al'adammu ta Hausawa kuma musulmai an umarce mu da mu ci abinci da hannu. Domin cin abinci da hannu ya fi lada kuma mu ci tare da abokanmu ko ƴan uwanmu ba mu ci mu kaɗai ba. Tabbas, duk wanda ya ci shi kaɗai, shi zai kaɗai zai mutu. Wannan karin magana ne na Hausawa. Amma tabbas cin abinci tare da ƴan uwa ko maƙwabta ko wasu mutane suna sanya albarka a cikin wannan abincin. Koda abincin kaɗan ne za ka ga wannan albarkar ta sanya kunƙoshi. Tabbas, kowa akwai ra'ayinsa a kan zaɓa abin da zai ci abinci da shi, chokali ne ko kuma zai ci da hannu. Wani dukkanin abin da zai ci kowane iri ne da chokali zai ci. Wani kuma dukkanin abin da zai ci kowane iri ne shi ma da hannu zai ci. Musamman wanda gidan su suke malamai ko kuma suka tashi da tarbiyyar Musulunci. Tabbas, domin suna kwaɗayin wannan lada ya sa suke cin abinci da hannunsu.

Abincin gargajiya kaka fi so. Wane abincin gargajiya kika fi so, ko kuma a ce wane abincin gargajiya ka fi so? Akwai abubuwan abinci gargajiya na Hausa, na Hausawa iri daban-daban kuma kala daban-daban masu daɗin gaske. Amma dukkaninsu waɗannan abinciccika irinsu dambu, tuwon shinkafa, alkubus, funkaso, waina, dashishi, dukkansu abincika ne, abinci ne mai daɗin gaske. Amma a ce wanda na fi so shine dambu. Tabbas dambu ne, dambu abinci ne mai daɗi wanda kowa zai iya cin sa. Yara, manya, mata da maza. Mutane masu matuƙar yawa a garin Hausawa suna son wannan abincin na dambu. Anayi, munayin dambu ne da shinkafa ko kuma da masara. Da farko ana samun wannan shinkafa a ɓarzo ta ko kuma masara a ɓarzo ta. Sannan kuma a zo, a zuba zogale da sauran ganyayyaki da kayan miya da albasa. A zuba shi a tukunya ko sannan a turara wannan dambu. Ana turara shi ne ba dafa shi ake yi kai tsaye a cikin tukunya ba. Sannan ana yaryada mai bayan an gama idan kana buƙata domin yafi saurin wucewa. Ana barbaɗa yaji ga masu buƙata. Idan kuma ka sanya attaruhu ne ko ka buƙatan yaji za ka iya cin kayan ka a haka cikin kwanciyar hankali. Tabbas akwai abinciccika irinsu danwake, alala, dukkanansu abinci ne na gargajiya a ƙasar Hausa kuma mutane da yawa suna son waɗannan abinci. Kuma har yanzu har gobe ana yin su ba za a daina yin su ba. Dudda cewa akwai abinciccika na wayensu ƙasashe da aka shigo da su kamar irin su biryani da dai sauransu. Amma mutanen mu na Hausawa basu bar al'adar su na cin waɗannan tsofaffin abinci da aka daɗe tun kaka da kakanni ana yin su ba. Abinciccikan nan suna da ƙara lafiya da ƙara kuzari ga jikin ɗan adam. Shi ne dalilin da yasa ba za a bar cin waɗannan abinci ba, abinciccika ba.

Yaya kake koyan fasaha sabo? Idan aka ce fasaha ana nufan ƙirƙira, wato a turanci Technology. Akwai fasaha iri daban daban a wannan lokaci a wannan zamani. Amma idan har ina so in koyi waɗannan fasahohi sababbi da ake yinsa a wannan lokaci, ina zuwa makarantar da ake koyar da wannan fasaha ne domin in koya zuwa wani lokaci, lokacin da ya dace sannan idan har an horar da ni ga wannan fasaha sai in daina zuwa. Akwai fasahohi yanzu iri daban daban kamar aiki da kwamfuta da dai makamantansu. Waɗannan duka fasahohi ne wanda a zamanin da babu su sai a yanzu ne ake amfani da waɗannan fasaha. Saboda haka kusan kowa yanzu ne yake da lokaci kuma ake iya koyan su saboda da ba a san da su ba.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa a duk ƙarshen mako. Kowa akwai ranakun da yake zaɓa domin ya je kasuwa, domin ya yi cinikinsa yanda yake so. Wayansu kullum sai sun je kasuwa, waɗansu duk bayan kwana biyu suke zuwa kasuwa, waɗansu kuma a shekara bai fi su je kasuwa sau ɗaya zuwa sau biyu ba. Waɗansu ma ba sa zuwa kasuwa kwata-kwata duk abin da za su siya ana kawo musu ne har gidajensu ko kuma su aika 'yan aike ko wani abun makamancin haka. Wannan shine ranar yanda nake zuwa kasuwa. Ranakun Asabar da Lahadi sune ranakun da na fi zaɓa domin zuwa kasuwa. Ina zuwa kasuwa ne da safe ko kuma da yamma domin ba na son zuwa kasuwa da rana. Lokacin da rana ta fito sosai da akwai zafin rana sannan za ka sha wahala da abin hawa da abubuwa makamantansu idan ka fita tsakar rana.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Ya danganta da wajen da za ni. Idan waje ne mai nisa, ina hawa mota. Idan kuma waje ne mara nisa, ina tafiya da ƙafafuwana domin na motsa jiki. Idan wajen shi ma da nisa sosai, ina hawa babbar mota. Idan kuma wajen ba shi da nisa sosai, ina hawa mashin mai ƙafa uku wato wadda muke kira a hausance a nan Najeriya kuma yankin Kano da adai daita sau. Yana da sauri kuma sannan kuma bashi da chinkoso domin yana daukan iya mutun uku ne zuwa hudu kawaii shiyasa nake awan sa domin bashi da bata lokaci. Sannan kuma zai kai ni duk inda nake so hankali na a kwance. Wayansu kowa da abin da yake hawa domin yayi tafiya zuwa wurare. Wayansu suna hawa mashin ne mai ƙafa biyu, waxansu kuma suna hawa bus, wayansu kuma suna hawa taxi. Saboda haka waɗansu kuma suna da motocinsu na gida. Amma kasancewar ni banida mota, ina hawa motar haya ne ko na hau babur mai ƙafa uku domin ya kai ni dukannin inda zai kai ni. Idan wata tafiya wani gari ne, dole ne mutum ya hau jirgin ƙasa ko jirgin ruwa ko wani abu makamancin haka.

Kana riƙe riga a aljuhunka? Tabbas wannan Hausar ba ta cancanta a saka ta a wannan aiki ba. Domin ba a faɗa Hausar daidai ba. Kwata kwata bai ba da ma'ana ace kana riƙe riga a aljuhunka ba. Riga abin da ake sakawa ne a jiki. Sannan kuma a kowacce riga yawanci musamman ta maza ana yin aljuhu. Bai ba da ma'ana kwata kwata ace kana riƙe riga a aljuhunka ba. Ya kamata a faɗa mana menene gaskiyar abin da ake so a ce a wannan magana.

Wane irin film kake son kallo? Tabbas ina son kallon fina-finai musamman na ƙasashen Korea da sauran kuma ƙasashen ketare irin su Turkiyya wato mutanen Turkawa dadai sauransu. Sannan kuma ina kallon fim wanda yake na Hausawa. Muna da waɗanda suke taka rawar gani a wannan fina-finai irin su Ali Nuhu, Adam A. Zango, Sani Danja, Hadiza Gabon, Fati Washa, Nafisa Abdullahi da dai sauransu. Dukanninsu waɗannan jarumaine da suke fitowa fina-finan Hausa. Sannan ina son fina-finai na ƙasashen Koriya masu dogon zango. Sannan kuma ina son fina-finai waɗanda suke daga jerin zango. A fannin fina-finai da suke da dogon zango wanda nake son su na ƙasar Koriya sun haɗa da Vincenzo, sannan sun haɗa da Descendants of the Sun, True Beauty da dai sauransu. Waɗannan fina-finai suna da ma'ana. Sannan kuma waɗansu nadaukan fansa ne. Sannan kuma an zuba jarumta a cikin waɗannan fina-finai. Waɗannan fina-finai suna ƙayatar da ni kuma suna burge ni. Ba don kawai faɗan da ake a cikinsu ba saboda ma'anan da wannan fina-finai suka yi. Domin ni ina son fina-finai wanda aka zuba jarumta kuma yayi ma'ana. Abinda nake nufi da ma'ana shine ayi fim muga farkon sa yayi kyau kuma sannan ƙarshen sa yayi kyau. Sannan abu na biyu shine bana son fina-finai waɗanda suke da ƙarshe mara daɗi wato wanda suke da mummunan ƙarshe wanda ƙarshen wani yake mutuwa ko wani abu makamancin haka. Ina son ƙarshen fim wanda ya ƙare da farin ciki. Shi yasa ako yaushe nake neman fina-finayen Korea da suka ƙare da farin ciki.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata, nawa ne kuɗin wutar lantarki a wata? A gaskiya kuɗin wutar lantarkin kowa daban ne, domin kudin Lant, kudin wutan lantarki yana ta'allaka ne da yawan kayayyakin wuta da kake amfani da su, wato abubuwan da suke jan wuta a gidanka na lantarki. Su ne ake kirga adadin nawa ne ya kamata ka biya a duk wata. Ko da ace kati kake siya, wato a yanzu an yi mita wato na'ura mai ƙayyade adadin wutar da kasha a wata, wadda take amfani da kati wadda ake ce wa unit a turanche. Ana ba da waɗansu lambobi ne, wanda idan kaje ka zuba su wannan lambobin a matsayin pin, su ne za su zama a matsayin kuɗin wutar lantarkinka. Za ka yi ta amfani da wannan kati har iya adadin yadda zai keje, wutar gidanka za ta iya amfani da kuma kayan lantarkin da kake amfani da su, katinka ya ƙare. Idan katinka ya ƙare shi ke nan. Idan kuma kana biya ne da bill duk wata, ana yastawa aga adadin nau'in kayan da kake amfani da su, sannan a ƙayyade ma za ka biya dubu huɗu ne ko dubu biyar a nera ko kuma a makamashi haka ko sama da haka. Idan gidaje ne haka ne, idan kuma kamfanunnuka ne, masana'antu da dai sauransu su ma haka ne. Wannan shi ne yanayin yadda ake biyan wutar lantarki. Mu a yankinmu kuma a gidajenmu na yanzu muna amfani ne da unit. Saboda haka muna siyo wannan unit ne a can ma'aikatar wutar lantarki inda muke saka shi sannan kuma duk sanda ya ƙare mu zuba sabo. Shi ne abin da yake wakanna abiyan kudin lantarki.

Wani launi jakar ku ta kuɗi? Wannan kalmar ko kuma wannan jumla ba ka take ba. Sai dai ace wani irin launi ne kalar jakar ku ta kuɗi ko kuma a ce wane launi ne kuke da shi a jakankunanku na kuɗi. Akwai launuka kala kala, amma ni ina da launin jakankuna kamar ja, shuɗi, baƙi da dai sauransu. Kowa da irin ra'ayinsa asiyan jaka ko kuma launin da yake so ko kuma irin ta. Akwai ire-iren jakankuna iri-iri kuma kala-kala.

Wane irin kayan ɗaki kika fi so? Wannan shi ma akwai gyara. An sa wani irin kayan ɗaki kake fi so? Sai dai a ce "wani irin kayan ɗaki kika fi so? "ko kuma a ce "wani irin kayan ɗaki ka fi so", ko kuma a ce "wani irin kayan ɗaki kuka fi so", ko kuma a ce "wani irin kayan ɗaki suka fi so". Wannan duk shine a daidai yayin faɗan wannan jumla. Da farko dai akwai ire-iren kayan ɗaki iri daban-daban. Akwai na katako sannan kuma akwai na ƙarfe. Sannan na katako shi ma ana masa fenti daban-daban. Sannan a wannan lokacin an kawo gadaje ko kuma setin kayan ɗaki kala-kala. Irin wanda zaka ga an ce na masarauta, wanda ake kiransu da royal, wanda zaka haɗa masu kamar palace wato fada da dai sauransu. Dukaninsu suna burge ni amma ni ina son kayan katako waɗanda suke ba su da cin waje. Akwai wanda zaka gan su suna da cin waje sosai, sun yi fankan-fankan a wannan wajen. Amma nafsa waɗanda ba su da cika waje sosai.

Nawa ruwa kake sha kullum? Wannan jumla ba dai-dai take ba, sai dai a ce sau nawa kake shan ruwa kullum? Shi ne dai-dai. A kullum ina shan ruwa sau biyar ko sau shida ko kuma haka. Shan ruwa na ya ta'allaka ne da yanayin gari. Idan lokacin sanyi ne, bana shan ruwa sosai, amma idan lokacin zafi ne, tabbas kishi ruwan tana kama mutane fiye da yadda ake tsammani. Musamman idan mutum ya shiga rana ko kuma idan mutum ya yi aiki ya gaji sosai. Ruwan mutum, jikin mutum yana ƙafiwa sosai lokacin zafi. Wannan dalili ne yasa nake shan ruwa fiye da sau biyar a rana. Kuma ko likitoci suna ba da shawara a lokacin zafi da a dinga shan ruwa akai akai kuma sosai. Domin idan mutum baya shan ruwa lokacin zafi yanda ya dace, jikin mutum zai rauni sannan zai kasance cikin kasala, sannan zai iya rasa abubuwa da dama kamar lafiyarsa. Domin rashin shan ruwa lokacin zafi zai iya haifarwa da cuta, kamar cutar ƙoda. Masu cutar ƙoda ana yawan cewa su dinga shan ruwa. Kuma idan dai har kana son ƙoda ka ta kasance cikin lafiya da zama lafiya da kwanciyar hankali, ya kamata ka dinga shan ruwa yanda ya dace akai akai. Ƙoda a lokacin sanyi ne, ya kamata ka dinga shan ruwa saboda lafiyar ƙodarka. Wayansu suna cewa ba sa son shan ruwa, amma shan ruwa yana da matuƙar amfani. Domin idan dai mutum yana so ya tsaya lafiya, dole ne ya dinga shan ruwa. Jikin mutum har ya fi buƙatar ruwa akan abinci, saboda mutum zai iya yin kwana uku bai ci abinci ba amma mutum ba zai iya yin kwana uku bai sha ruwa ba. Idan ko har ya kai wannan kwana na uku, to sunansa marigayi. Domin zai bar duniya ne sakamakon rashin ruwa da ke jikinsa. Ko cutar amai da gudawa, abin da ya sa mutum yake yinta shine shan gurɓataccen ruwa. An fi kamuwa da cutar amai da gudawa ta shan gurɓataccen ruwa. Sannan a lokacin da kake yi wa wannan amai da gudawa, ruwan jikinka yana tafiya a wannan lokacin. Kuma idan dai har kana son ƙoda ka ta kasance cikin lafiya da zama lafiya da kwanciyar hankali, ya kamata ka dinga shan ruwa yanda ya dace akai akai. Magani na ruwan gishiri da siga a kan lokaci ba ko kuma yanda ya dace ba, za ka iya rasa rayuwarka. Ƙoda alokacin sanyi ne, ya kamata ka dinga shan ruwa saboda lafiyar ƙodarka. A duk lokacin da fetur ya ƙare, dole ne a zuba mashi wannan fetur ko kuma ya rasa rayuwarsa ya daina aiki. Waɗansu na cewa ba sa son shan ruwa, amma shan ruwa yana da matuƙar amfani. Domin idan dai mutum yana so ya tsaya lafiya, dole ne ya dinga shan ruwa. Jikin mutum har ya fi buƙatar ruwa akan abinci, saboda mutum zai iya yin kwana uku bai ci abinci ba amma mutum ba zai iya yin kwana uku bai sha ruwa ba. Kuma sannan ka dinga amfani da ruwa mai inganci mai kuma lafiya. Idan kuwa har ya kai wannan kwana na uku, to sunansa mari gayi. Ko cutar amai da gudawa, abin da ya sa mutum yake yinta shine shan gurɓataccen ruwa. An fi kamuwa da cutar amai da gudawa ta shan gurɓataccen ruwa. Ya sha ruwa a hankali ba tare da gaggawa ba. Sannan a lokacin da kake yi wa wannan amai da gudawa, ruwan jikinka yana tafiya a wannan lokacin. Ka sami waje ka zauna ka sha ruwa sosai yanda ya kamata. Sannan kuma ko kana cin abinci ka dinga ɗin haɗawa da ruwa, domin wannan ruwan zai taimakawa abincin nan ya narke da wuri. Saboda kamar inji ne, idan har ba ka haɗawa da wannan ruwan, za ka ga kawa hallan da wannan inji yana sarƙaƙe wa. Amma idan har ka haɗa da ruwa, za ka ga cikin kwancin hankali yana niƙamawa wannan kayan miya. Wannan shi ne a taƙaice magana akan ruwa. Ruwa yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar mu. Ko mun ƙi ko mun so, dole ne mu dinga shan ruwa indai har muna so mu rayu cikin lafiya da kwanciyar hankali. Haka za like shima abinci yana da muhimmanci amma ruwa yana da babbar gudummawa a rayuwar mu gaba ɗaya. Dole sai da ruwa.

Sau nawa kake share gida? A kullum ina share gida sau ɗaya. Idan kuma har nayi ɓaci sun ɓata mun gida ko tsakar gidana ina ƙara sharewa amma kullum ina sharewa sau ɗaya ne. Kowa ya danganta da yanayin yanda yake yin tsafta shi. Waɗansu ma gidajen da basu da yara kuma basu da ƙura suna share gidansu ne duk bayan kwana biyu amma dole idan har ƙura tana shigowa ka dinga share gidanka a kullum. Sannan mu muna da yawan bishiyoyi a tsakar gidanmu saboda haka idan iska ta kaɗa ganye yaki suna faɗowa. A kullum ba ma iya hana wannan bishiyoyi su zubar da ganye saboda haka ya wajabta a gare mu mu dinga share wajen idan dai har muna so mu zauna cikin tsafta. Sannan dole ne mu share wajen domin idan wannan ganye yake suka taru ƙwari suna samun dama su shige cikin wannan ganye har za su iya cutar da mutum idan har ba a share ba domin wannan ƙwarin ba ka gandon su idan wannan ganye ya lulluɓe su. Sannan kuma duk wanda ya shigo baya duba da cewa wannan ganye ba mu muke zubowa da shi ba da kansa yake zubowa. Za a dinga kiran mutum da ƙazami kuma tsabta tana cikin addini. Sannan tsakar gidanmu shi ma ƙasa ne. Lokacin damina yana fitowa da ciyawa saboda wannan dalili ne shi kuma duk bayan sati ɗaya muke cire wannan ciyayi domin in ba haka ba wannan ciyayi suna haddasa mana sauro sosai shi kuma sauro yana da illa a rayuwan mu sosai domin yana sanya mana ciwon Malaria. Ƙasashen Afirka tabbas Malaria ta zama ruwan dare kuma gama gari. Wannan a ko da yaushe idan har ba ka yi hankali ba sauro ci je ka zai sanya maka ciwon Malaria kuma wannan ciwo na Malaria baya sassauci sai dai kawai azaba da masifa a cikin wannan ciwo.